Me nike yi na farkon lokacin da na isa ofis. Okay, muna nike na isa ofis na ƙani. Zan fara gaishe shi, in gaishe da oga na, in charge, oga naz CEO. Na gaishe da shi, sai in gaishe da saura-sauron manya-manya. Sannan sai in gaishe da membansa mai kowa kasu. Mutaninmu da muke aiki da su. Na gaishe su sannan sai in shiga aiki. Ni na duba sai in fara aiki. Ya wanda ya kawo ni ma'a nisan doko in kaza. Na yi kenan, ya bunai. An yi kenan. In kuma aiki ne kawai na yi aiki na. Godiya. Shike nan wane nike na shiga ofis. An yi farko. Eh, na shiga ofis.

Wani irin burodi na ke chinsa? Kai, an yi iya yin an kai na burodi ne kuma na burodi ina son burodi, burodi. Ina son burodi na ana ce mai white light, white light, white light slide bright. Kuma slide kuwa to shi nake so da laushi ga danko, kai. In ka ci wancan kai ma ka san ka ci burodi gobe za ka sake kuwa. Burodin din lafiyayyene ina so ka gwada wannan burodi mutumi na, za ka ji joy kai kadai kawai.